Wane kayan marmari ka fi so? Ah, kayan marmarin da na fi so, ah, da akwai tufa a ciki wanda apple kenan. Sannan kuma da akwai, ah, kankana watermelon. Sannan kuma da akwai ayaba banana kenan.

Kana sanya tabarau? Ina sanya tabarau kuma tabarau wasu ɗaya, wasu biyu, wasu uku bane ke so. Ina sa kala kala. Ina sa tabarau na karatu, fari kenan idan zan yi karatu ko idan zan kalli takarda. Sannan ina saka baƙi na kwalliya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh to, zuwa kasuwa ya danganta. Idan ina da abin da zan siyo kullum zan je kasuwa. Amma idan ban da abin da zan siyo ba zan je ba. Idan kuma kasuwa neman kuɗi ne to ina zuwa a sati sau biyar sannan ina fita da safe na dawo da yamma.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci nakan ba wa almajirai, amma idan ba da yawa ba ne ba, bana ba wa almajirai sai na ajje zuwa anjima sai na ƙara ci. Idan kuma da yawa ne wanda zai ishe mutum ya ci ya daina jin yunwa, to ina ba wa almajirai ko kuma na ajje zuwa anjima na ci.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Idan na kamu da mura, ina shan maganin mura, sannan ina saka kayan sanyi saboda da rage jin sanyi, sannan ida saka takunkumin fuska, face mask yanen, sannan idan zan kwanta zan lullube da ƙaton margo saboda da dai na jin sanyi.

Kana kulle ƙofa kullum? Kullum ina kulle ƙofa mana, eh mana. Ai da mutum zai kwanta bacci dole ya kulle ƙofa. Ko da ba zai kwanta bacci ba saboda mutum ba zai iya kwantawa bar ƙofa a buɗe ba. To ko da yaushe, ko da rana, ko da rana gaskiya ina kulle ƙofa ni.

Ina kake son ciyar da hutu? Wannan tambayar dai ban gane ta ba. Ina kake son jiyar da hutu? Kunananfin ina mutum yake so ya hutu? Inda nake so na ciyar da hutu shine ɗakina idan ina kwance ina kallo ba wanda yake damuna ko kuma ƙofar gida kan farfajiya.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, magance damuwa a aiki, ya danganta. Da farko dai idan aka bani aiki ina yin ƙoƙari na gama wannan aikin nan akan lokaci saboda karya zama na nashi ga cikin damuwa. So wannan ne yake kare ni daga faɗawa cikin damuwa sannan kuma ina yin ƙoƙari na yi abin da aka sani da wuri.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Virus kenan. Ƙwayar cuta wata aba ce da take lalata waya, saboda haka bana taɓa yadda ƙwayar cuta ta kama wayata. Ina ba da matakan kariya daga ƙwayar cutar.

Kana da katin kasuwanci? Katin kasuwanci business card ko kuma ace complimentary card. Wannan katin dole ne mutum ya mallake shi idan dai har mutum yana yin kasuwanci. So ina da shi na wani kasuwanci na da na faɗa mai suna Bios cure. Koyaushe zan iya ba mutum katin kasuwanci na wanda zai iya tuntuba ta a koyaushe idan yana buƙata ta.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu, ah ba wani babba bane ba. Ofis ne guda ɗaya sannan da akwai kwamfutoci, akwai printer, akwai inji sannan kuma da akwai POS. So haka wajen aikin mu yake.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, ina yin karatu kafin na kwanta saboda aikin karatu kafin mutum ya kwanta yafi kowane lokaci dadi. Musamman idan karatun littafi ne kuma littafin ma na labari. Musamman labarin abin da ya shafi tarihi ko kuma ba da labarin dariya. Yanada dadi.

Kana sanya bel kullum? A'a gaskiya ba kullum nake sa belt ba, sai dai idan zan saka ƙananun kaya shine nake sa bel. Kamar shekaran jiya da yake na sa ƙananun kaya na sa bel amma yau da na sa manyan kaya ban sa shi ba. Sai dai gobe yanzun ke nan ba kullum nake sawa ba gaskiya.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Lokacin hutu lokaci ne da mutum yake hutawa sannan kuma lokacin da mutum baya aiki kuma baya wani abu duk wata gajiya da mutum yayi zata tafi. To, yanda nake shaƙatawa lokacin hutu ina samu na kwanta, na miƙe ƙafafuwa na, na dafa shayi na sha sannan na ɗauko littafi ina karantawa.

Kana iya gabatar da rohoto? Ina iya gabatar da rahoto. Gabatar da rahoto yana nufin report ke nan da tunanci so ina iya gabatarwa kama daga rohoto na abin da ya shafa labarai da kuma abin da ya shafi aikin da nake yi. Na iya gabatar da rohoto don ko jiya, na gabatar da wani rohoto guda ɗaya.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Danginmu a gida, ina tunanin mu mu ashirin ne. Na farko akwai maza, ina ga za su kai su solu sha ɗaya. Sannan kuma akwai mata za su kai mutun tara. Kowane ɗaki muna da ɗakuna guda uku. Kowanne ɗaki akwai mutum shida shida.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Tawada yana nufin ink da turanci. Launin tawarda da nake amfani da ita ce baƙa, da turanci shine black. Sannan bayan ita ina amfani da, ah, launin shuɗi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Inda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine ina raba ayyukana ne akan kowane yanda ake buƙatar shi. Wanda yafi ko wanne muhimmanci shine nake fara yi. Sannan wanda yafi ko wanne wahala shi nake fara yi. Idan na fara da wanda aka fi buƙata sai kuma na sauko na zo kan wanda ba a fi buƙata ba.

Tana raba wurin dakake ayanar gizo. Wurin dakake ayanar gizo yana nufin in dakake a social media ko kuma a Twitter. Lallai ina iya rabawa. Ina raba wurin danake ayanar gizo.

Launin tawada kake amfani da shi. Tawada a Hausa yana nufin tawada da turanci kuma yana nufin ink. Launin da na fi amfani da shi shine baƙi, daga shi kuma sai shuɗi, blue kenan. Wannan guda biyun, da baƙi da shuɗi nake Anfani.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci ya danganta da yawan shi. Idan yana da yawa, na kamba almajirai ko kuma na bawa wani ya ci. Idan kuma abincin ba shi da yawa, na ƙwanƙwanci shi zuwa unguwar su na ƙarasa tun yayi abuna. Idan me yawane, idan ƙadan ne.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Inda nake kiyaye kalmar sirri shine password kenan da turanci. Ina saka kalmomin sirri masu tsauri. Zan haɗa da baƙi, zan haɗa da number, zan haɗa da alamar, so zan haɗa haka zai yiwu domin halarci matakin sirrin nan ka.

Wane shago kake fi zuwa? Ambeg haka yakamata ya kasance. Wane shago ka fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shi ne shagon Sale. Shagon Sale kuma a bayan gidanmu yake. Nan nake zuwa duk wani siyayya da zan yi a shago, anan nake yishagon Sale. Shagon Sale yana nan gidanmu kuma nan nake zuwa na sayi duk wani abin da ya shafi abubuwan da ake so, tun daga ruwa, maganin sauro, alewa, biskit da sauransu duka a shagon Sale na zuwa.

Kana fi son kayan zaki ko kayan gishiri? Tambayan ya kamata ya zama ne ka fi son kayan zaki ko kayan gishiri? Gaskiya dai kayan zaki na fi so gaskiya. Duk wani abin da yake da zaki ina so. Tun daga kan cakuleti, alawan madara, alewa, biskit da madara da kuma, eh, alawan madara da sauransu. Amma kayan gishirin ma ina son su, da suƙo tun daga kan shawarma, pizza da sauransu.

Kana tafiya kasuwanci? Ina tafiya kasuwa cemaka kullum. Saboda aini mutumin Kano ne. Wadanne sun tarihin Kano ya san Kano da tarihin kasuwanci saboda gaduwa ne ke zaune a garin Kano. Dole ya kasance yana cikin kasuwanci. Kasuwanci tun daga kan kayan sawa, takalma, gilas, agogo, da kayan abinci da sauran su. Ba kalan kasuwancin da ba ne da hula da sauran su.

Yaya kuke gaishe da mutane? Yadda ake gaishe da mutane a yaren Hausa shine da safe in the morning, muna cewa ina kwana, da safe ana cewa ina kwana, da rana ana cewa ina wuni, da dare ana cewa ina wuni ko a ce barka da dare. Sannan kuma wata gaisuwar ana iya kasance da safe za'a iya ce barka da safiya. Idan kuma da rana ne za'a iya cewa barka da rana. Idan kuma da yamma ne a ce barka da yamma. Idan kuma da dare ne zai a ce barka da dare. Wannan ita ce ingantacciyar gaisuwa a yaren Hausa. Amma wasu suna iya cewa ina kwana ko ina wuni to da dare kuma za'a iya ce sai da safe. Wannan shi ne gaisuwa a yaren Hausa. Haka take wajen Hausawa ake cewa haka kuma ake gaishe da mutane.

Wanne malami kake fi so? Tun nan ya kamata ta zama wane malami ka fi so. Niko malamin da na fi so shine malamin da zai da yake ya koya mun abin da nake iya-yawa. Sannan kuma idan nayi tambaya ya bani amsa. Ina son kalan wannan malamin domin da abin da ban gane ba zai mun bayani. Sannan kuma malamin da, eh, ba zai ringa duka na ba, ba zai ringa ƙyarata ba. Sannan kuma malamin da ko da a ce ban zo aji ba, ba zai dake ni ba.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Wane lokaci na shekara ka fi so? Shine yanda tambayan take. Eh, lokuta na shekaru ni dai na farko ina son lokacin Janairu. Lokacin Janairu saboda lokacin ba a sanyi, ba a zafi yawanci to amma idan kuma lokaci ya juye zai iya yiwuwa lokacin ana sanyi. Ni daman sanyi ne bana so, ba kuma na son zafi amma kuma ina son yanayin damana. To wannan dalilin ne saka nake son lokacin Janairu da kuma lokacin Disamba. Waɗannan lokutan suna da daɗi, suna da daɗi saboda lokacin ba a zafi ba a sanyi amma kuma lokacin April lokacin ruwa ya fara saukowa. Wannan lokacin lokaci ne da mutane suke shan wahala. Mene da Umma? Lokacin Janairu, Fabrairu ma.

Kana karanta jarida? Eh, idan kana karanta jarida, to tabbas zaka, zaka ringa sanin abin da yake faruwa a duniya. Karanta jarida yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya zamo ya san duk wasu abubuwa da suke faruwa a duniya. Tun daga kan labarai ne yau da kullum, musamman irin su labaran safe da labaran yamma da kuma labaran dare. Karanta jarida yana sakawa duk mutum ya gane. Indai har mutum yana karanta jarida, mutum zai fi ne ba sai ya, ba sai ya tsaya yana tambayan mutane cewa me yake ciki ba. Amma idan mutum bai karanta jarida, to ba zai taɓa sanin mene ne ke faruwa ba. Shi ake kira da current affairs. Indai mutum yana karanta jarida za a kira shi da wanda ya san abin da yake faruwa a duniya tun daga kan harkokin sana'a, harkokin noma da kiwo da kuma irin ƙasa da sauransu dai.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? Eh to, sanya yunifom a wajen aiki ya danganta. Su yunifom a Hausa idan aka ce yunifom, ana nufin wasu kaya da mutum yake sawa, ko dai masu kala ko kuma riga daban, wando daban wanda suke alamta cewa mutum ko dai jami'in tsaro ne, ko kuma ma'aikaci ne, ko kuma ma'aikacin kamfani, ko kuma ɗalibin wata makaranta. To, ni dai na kan sa yunifom a wajen aiki. Saka yunifom dina ya faro ne tun daga kan shigata makarantar primary school. Daga nan bayan na gama primary, sannan na shiga secondary school. Ita ma na fara saka yunifom a nan. Sannan bayan haka na zo na shiga jami'a. To kamar yadda kuka sani ita jami'a babu ruwanta da yunifom. Babu ruwan jami'a da saka yunifom. So saboda haka a jami'a ban saka yunifom ba, sai dai da na fara wani aiki. Na fara wani aiki na yi wa mutane katin ɗan ƙasa wato national ID card. Shi ma a nan wajen na fara saka yunifom, saboda kowa, indai mutum yana aiki da wannan kamfanin dole zai sa yunifom. Sunan wannan kamfanin "Knowledge Square". To wannan kamfanin na Knowledge Square sun ba mu hula, da riga. A jikin hular da akwai tambarin su. A jikin hulan ma da akwai tambarin su. Sai kuma wando, shi kuma mutum zai iya sa kowane irin wando. Sannan kuma sai takalmi sau ciki. To, wannan yunifom ɗin ina sa su. Sannan bayan nan akwai makarantar da na yi koyarwa ita ma. Ita kuma ba wai za su ce mutum ya saka yunifom ba ne ba. A'a, sai dai su ɗaliban makarantar nan ne za su saka yunifom. Kuma kowane ɗalibi dole sai ya saka. Duk ɗalibin da bai sa ba, ba za'a bari ya shiga aji ba. So saka yunifom ya danganta. Idan kana yin aiki za ka sa yunifom. Idan kana aikin kamfani za ka sa yunifom. Idan ɗan makaranta ne kai za ka saka yunifom shi ma. Amma ni dai yanzu ni babu ruwa na da saka.

Yaya kake magana? Yaka Ya kake magance koke-koke? Eh to, inda kake magance koke-koke shine idan yaro ne yake yi, zaka kama shi ka zane shi. Ɗan da wannan waƙar dan Allah, ɗan dawo mamallakin nan. Zaka kama shi ka zane shi. Idan kuma babba ne, ba sai ka zane shi ba. Da yara ake zane wa. Kaman dai ran wajen da akwai ita wacce tana zaune, da sai ta ringa yin koke-koke. Tana ta kuka, tana ta share hawaye. Ko da yake ba ta share hawayen ba, kamar ma ga sunan kina akwai ragowar su har yanzun. So ita da yake, ita bayarinya ba ce ba. Ita babu buƙatar sai an dake ta. Kawai abin da za a yi shine a kwace wayar ta. Idan aka kwace wayarta, za ta iya ta daina yin wannan koke-koken. So idan yaro ne yake koke-koke za a zane shi. Idan kuma babba ne, za a yi mai magana dai na yin koke-koke. Yaro ana zane shi idan yana kuka, shi kuma babba ba a zane shi.

Yaya kake gaishe da mutane? Yanda ike gaishe da mutane shine a yaren Hausa, da safe za a ce "Barka da safiya." Da rana za a ce "Barka da rana." Da yamma za a ce "Barka da yamma." Da dare za a ce "Barka da dare." Idan kuma mutum ya ga dama zai iya da safe ma ya ce, "ina kwana." Da rana zai iya cewa, "ina wuni." Da yamma zai iya cewa, "ina wuni." Da dare ma zai iya cewa, "ina wuni." So gaisuwa a Hausa da safe kala biyu ce akwai, "ina kwana" ko kuma "Barka da tashi" ko kuma "Barka da safiya." Shi ne gaisuwar Hausa. Da rana kuma mutum zai iya cewa, "Barka da rana" ko kuma ya ce, "ina wuni." Da yamma kuma zai iya cewa, "Barka da yamma" ko kuma shi ma "ina wuni." Da dare ma zai iya cewa, "ina wuni" ko kuma ya ce, "Barka da dare." in kuma za a yi bankwana za a tafi a yi bacci za a ce to, "sai da safe" ko kuma "Mu kwana lafiya." Waɗannan a taƙaice su ne gaishe-gaishe a harshen Hausa. Wanda da Turanci za mu iya cewa "Good afternoon" shine "ina wuni" ko kuma "Barka da rana." "Good morning", "ina kwana" ko kuma "Barka da safiya." Eh, "Good evening", "ina wuni" ko kuma "Barka da dare" ko kuma "Barka da yamma." Sai kuma da safiya ko kuma da asuba za a ce "Barka da asuba." Wannan shi ne.

Wace rana ce mafi kyau a mako, a mako? Ranar da ta fi kowace rana kyau a mako shi ne ranar Juma'a. Na zo? Wato ranar Asabar. Ranar Asabar ta fi kowace rana kyau a mako. Abin da ya sa ta fi kowace rana kyau a mako shi ne ranar ne ba wanda yake zuwa aiki. Wato ranar da weekend ya kama. To ranar Asabar kamar yadda kowa ya sani shi ne na daina. Ranar Asabar kowa yana zuwa ya huta, wato ƙarshen mako. Asabar ta fi daɗi saboda mutum in aiki yake ya samu hutu. Sannan kuma idan makaranta ma mutum yake zuwa ranar Asabar babu. Saboda haka ranar Asabar ta fi kowace rana kyau a mako. Daga ita sai ranar Lahadi. So ranar Lahadi ita ma tana da kyau a mako saboda ita ma babu aiki, babu makaranta, duk wani abu da mutum yake ya samu hutu. Saboda haka Asabar da Lahadi su ne suka fi kyau a mako.

Kana fi son hawan matattakala ko lift? Hawa matattakala, gaskiya dai yana da wahala kuma yana sa mutum ya gaji. Musamman idan inda mutum zai je da nisa benen yana da yawa. Amma hawa lift mutum ba shi da buƙatar su ya tattaka matattakala bene. Saboda haka hawa lift yafi sauƙi. Idan mutum ya hau lift babu ruwan shi da sai ya tattaka matattakala bene. Saboda haka lift dinnan tana da daɗi, tana da sauƙi kuma mutum bazai gaji ba. Amma hawa matattakala bene tana sa mutum ya gaji. Sai dai in kuma idan benen ba shi da nisa kaman hawa ɗaya ko hawa biyu, to mutum zai iya zuwa ya hau matattakalar bene saboda ya motsa jikin shi. Amma idan lift ne a ƙyaftawar ido mutum ya hau saman nan. Don nisan saman nan idan a lift ne mutum zai je da wuri. Amma idan a matattakalar bene ne mutum zai daɗe yana tafiya. Sai dai kuma mutum zai ɗan motsa jikin shi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki a ɗakin cin abinci. Idan abincin da yawa ne, zan iya na ci da mutane. Idan kuma abincin ɗan kaɗan ne, zan je na ɓoye na cinye ni kaɗai. Wai shi wannan mai shagon ba zai dawo ba? Abinci yana da daɗin ci musamman idan mutum zai ci da abokanan aikin shi. Musamman idan ya kasance wannan abincin nan yana da yawa. Amma idan abincin ɗan kaɗan ne, zanje in ɓoye in cinye ni kaɗai. Ba zan yi kowa Bismillah ba. Amma kuma cin abinci a cikin mutane yana sawa abinci yai auki kuma wannan abincin idan kana cin shi a cikin mutane to lallai fa mutane za su ringa ganin mutuncin ka. Za su ringa cewa wannan mutumin yana da kyauta ba shi da rowa. Amma idan kai kaɗai kake ci, za a ce kana da rowa baka ba da abinci. Saboda haka cin abinci a wajen aiki ina yin shi a ɗakin cin abinci.

Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Cajin waya, uh, kullum ina yi. Uh, yanzu haka ma da nake wannan maganan na jona cajin wayata, wayata tana caji. Saboda haka cajin waya indai cajin ya ƙare zan saka. Idan da akwai NEPA, zan saka wayata da dare ta kwana tana caji, kafin safiya ko asuba ta cika. Daga nan idan na cire ta, sannan kuma zan fara amfani da wayata. Idan cajin ya sauka ƙasa sai na ƙara jonawa. Saboda haka cajin waya ya danganta da idan akwai caji zan saka caji. Idan akwai caji bazan saba, idan babu caji zan so. Sannan kuma ina amfani da power bank. Ina amfani da power bank. Bayan cajin NEPA ma ina saka wayata a jikin power bank tayi caji. Don kamar yau, tun safe da na saka wayata caji, so da ta cika, uh, wutan NEPA toh sai na ciro ta na cigaba da amfani da ita. Bayan na ciro ta ina amfani da ita sai kuma, eh, da cajin ya yi ƙasa sai na ɗauko power bank ɗina. Da zan fita nayi amfani da power bank domin cika wayata. Bayan na cika wayata ni mata akwai wanda ya karɓa aron power bank ɗina ya cika wayar shi. So da na dawo gida yanzu haka ga NEPA nan an kawo mana gab da sallar magarba. So na saka power bank dina caji daga kashi hamsin cikin ɗari ga shi yanzu ya dawo kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Wayata ma kuma yanzu haka na jona ta tana caji. So yanzu haka ina da charging point, ina da caji, yanka kashi saba'in da shida cikin ɗari. Power bank ɗina kuma ya kai kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Saboda haka cajin waya kullum ina sakawa a ƙallasu biyar ko kuma sama da haka. Saboda haka cajin waya yana da dadi, yana da inganci, yana da armashi.

Wane irin mai kake amfani da shi? To, man da nake yin amfani da shi ya dan ganta. Yanzu kamar lokacin sanyi, lokacin sanyi ina yin amfani da vaseline. Mai mai, mai kauri kenan, mai maiƙo. Amma idan lokacin zafi ne, ehm, ina yin amfani da cream. Saboda shi cream lokacin zafi idan mutum yana shafa shi, mutum ba zai ji zafi ba. Saboda haka lokacin sanyi ina yin amfani da vaseline. Saboda shi vaseline mutum, eh, vaseline yana da maiƙo sannan kuma yana daɗewa a jikin mutum. To, lokacin sanyi, lokacin sanyi ina amfani da shi idan kuma lokacin zafi ina yin amfani da cream. Saboda shi cream ba shi da maiƙo. Kuma mutum idan ya shafa cream ba zai ringa jin zafi ba. Sannan idan zan shiga rana bana shafa mai sai dai na shafa a ƙasa, sai dai na shafa a ƙafa. Sannan kalan man da nake amfani da shi, cream ina amfani da Nivea, vaseline ina amfani da Blue Seal.

Nawa matashin kake amfani da su? Wannan tambaya dai ban gane ta ba gaskiya. Nawa matashin kake amfani da su? To matashin kai idan shi ake nufi, shine pillow da turanci. Ina amfani da matashin kai guda ɗaya saboda guda ɗaya ya ishe ni. Idan kuma na kwanta babu matashin kai, to wuyana yana iya yai ciwo. Amma idan na kwanta da shi, wuyana ba zai ciwo ba.

Wane irin burodi ka fi so? Ta tambayar nan tana nufin wane irin burodi ka fi so. Hmm, burodi dai, burodi kamar yadda yake a Hausa ana nufin "mun muki" ahhh, da Turanci za a iya ce wa bread. Shine wani abu da ake yin shi da fulawa, ahhh sannan a sa mai yis da sauran abubuwa, a haɗa shi sannan a gasa shi a gidan burodi. So shine burodi. Sannan burodi ana sayar da shi a wani waje da ake ce wa gidan burodi, da Turanci kuma ake ce bakery. To burodi kala kala ne, na farko da akwai burodi mai yanka yanka, sannan akwai burodi wanda ba a yanke yake ba. Sannan akwai burodi mai kwakwa, sannan akwai burodi mai madara, sannan akwai burodi mai eh sa-- mai salasala. Burodin da na fi so shine burodin da aka yai yanka kuma burodi mai kwakwa ko kuma burodi mai madara. Dukkanin waɗannan burodan ina son su. Sannan wanda na fi so a zuciya ta shine burodi mai yanka yanka, musamman wanda yake da madara. Yana da daɗi kuma ina son shi. Burodi mai yanka yanka yana da daɗi kuma ina son shi. Sannan kuma ina son burodi mai kwakwa. Mai kwakwa yana da daɗi musamman wanda aka yi shi da alkama. Sannan kuma ina son burodi wanda yake daɗimi, wanda ba a daɗe da sauke shi ba. So waɗannan burodan dukkan su suna burgeni. Sai kuma da akwai wani kalan burodi da kwana biyu ake sayarwa. Mutum zai ji shi kamar cake, kamar kuma burodi. To wannan shi ake kira da cincin burodi. Cincin burodi yana da matuƙar daɗi musamman idan mutum ya haɗa shi da shayi mai kauri mai madara. Gaskiya burodin yana da daɗi kuma ina son irin shi. Burodi, burodi, burodi. Ina son burodi mai yanka yanka.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Eh to wannan tambayar, ai tambaya ce mai sauki. Na farko dai, eh ina son miya mai zafi. Saboda ai ita miya ba ruwa bane ba. Ruwa ne za'a yi wa mutum tambayan nan ace yana son miya mai, yana son ruwa mai sanyi ko mai zafi. To ita kuma miya ai abinci ce. Shi kuma duk wani abinci da yake ɗauke da miya in dai har be da zafi bashi da daɗin ci. Ya dai danganta da wacce iriyar miya ce. So amma dai miya mai zafi itace miyad da ya kamata ace mutum da ma yana so. Kamar ni yanzu, ni ina son miya mai zafi. Saboda ni in dai zan ci abinci ma in dai miyan nan bata da zafi, in dai sanyi ne da ita to gaskiya sai na ɗumama ta. Amma idan lokacin zafi ne to ko da ace bata da zafi zan iya na ci abinci da ita. Amma idan lokacin sanyi ne dole sai an ɗumama ta tayi zafi.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowace rana kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Musamman kasancewar mu musulmai ne, ranar Juma'a muna kallonta a matsayin ranar da ake yin sallar Juma'a sannan kuma rana da take ita ce rana ta ƙarshen mako. Saboda haka muna son ranar Juma'a. Badan komai ba sai dan sallar Juma'a da ake yi a jam'i sannan kuma da kaya masu kyau da mutane suke sa su tafi masallacin Juma'a sannan kuma waƴanda za su ziyarci ƴan uwansu su je su ziyarce su. Saboda haka ranar Juma'a ta fi kowace rana kyau a mako. Sannan kuma ranar Juma'a tana kasancewa ranar da ake yin rana sosai da sosai. Sannan kuma musulmai suna yin sallah rak'a biyu, sallar da ake kira da sallar Juma'a. Saboda haka ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a cikin mako kuma sannan ita ce rana ta ƙarshe a mako wato ita ce ƙarshen mako.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ba da ra'ayi a aiki yana nufin ka faɗi abin da kake tunani ko kake nazari akan aikin da kake yi. Ma'ana idan kana aiki a cikin tim, idan kuna aiki a cikin ƙungiya, to kowa yana da, yana da ra'ayin da zai iya ba da. To ni dai ina ba da ra'ayi ne akan abin da na fahimta wanda shine zai kawo nasara ga ƙungiyarmu ko kuma nace ga tim ɗinmu. So ina tsayawa ne nazari sannan kuma idan har ra'ayinmu ya bambanta da ɗaya daga cikin abokanan aikina to bazan ce lallai, lallai dole sai an ɗauki na wa an bada nashi ba. Kawai zance kowa ya faɗi nashi ne sai a duba a gani wanne ne tsakaninmu ya fi fita sannan kuma wanne ne a tsakaninmu ra'ayinshi zai bada mafita har ya kawo nasarar tim ɗinmu. Saboda haka haka nake bada ra'ayina.

Kana son karanta littattafai? Wannan tambayar ta bani mamaki, sannan kuma wannan tambayar ta tsaya mun a rai. Kana son karanta littattafai? Ai, son karanta littattafai ni a jini na yake. Don yanzu haka ina da littattafai da yawa da nake karantawa. So gaskiya ina son karanta littattafai saboda abin da ya sa nake son karanta littattafai shine duk mutumin da yake karanta littattafai to yana kasancewa mutum mai basira, mai hangen nesa sannan mutumin da ya san abin da yake. Littattafai suna taimakawa mutum wajen iya tantance rayuwar da take da kyau da wacce ba ta da kyau. Sannan kuma littattafai suna sakawa mutum ya zama mai basira, mai hangen nesa sannan mutumin da ya iya rubutu sannan kuma mutumin da yake iya warware matsaloli a abin da ya shafi rayuwa. Karanta littattafai abu ne wanda na koya tun ina yaro. Wannan ya fara ne tun daga lokacin da na fara karantawa 'yan ajin mu na sakandare littattafan yaƙi na Hausa da kuma littattafan labarai irin su Magana jari ce da tatsuniyoyi da sauransu. Idan na gama ba da labari zanyi tambayoyi wanda ya ba da amsa sai a tafa masa aji. So daga wannan lokacin ni ma na fara karanta littattafan mutane sai na fara cewa to ni ma mene ne zai hana tun da ina karanta littattafan mutane ni ma na fara rubuta littafi. Idan na rubuta littafi ni ma na bada gudummuwa ta fannin ilimi da kuma basira. To tun daga lokacin nan na fara nazarin yadda za ai na fara rubuce rubuce. So saboda haka yanzu ina karanta littattafai a kowane wata aƙalla ina karanta littafi guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku. Yanzun haka ina karanta wani littafi da ake kira da turanci "Rich Dad Poor Dad" sannan kuma ina karanta littafin "Old Fashioned Way". Ina karanta littattafai da daman gaske gaskiya So ni littafi karanta shi gaskiya a jini na yake. Ina matuƙar son na karanta littafi musamman idan littafin nan zan ƙaru da shi. Koda yake babu littafin da mutum zai ƙara-- da ba zai ƙaru da shi ba gaskiya. Duk littafi idan mutum ya tsaya karanta da kyau sannan ya fahimci me marubucin yake nufi to lallai mutum zai ƙaru da wannan littafin. Karanta littafi gaskiya ba kowa ne yake iya karantawa ba. So amma akwai yadda mutum zai iya koya wa kansa karanta littafi. Na farko ni abin da na sawa kaina shine kullum zan karanta littafi shafi goma. In na karanta shafi goma, idan littafi mai feji ɗari biyu ne a kwana ashirin na gama karanta wannan littafin. Idan kuma mai shafi ɗari uku ne to a kwana talatin zan gama karantawa wannan littafin. So yanzu wada nake karantawa yana da shafi ɗari da saba'in. To idan na duba kullum ina karanta shafi goma zan gama karantawa wannan littafin a kwana goma sha bakwai.

Kana iya kunna wuta? Ina iya kunna wuta mana. To ai, kunna wuta abu ne mai sauƙi. Abu ne mai sauƙi. Zan iya na kunna wuta da ashana ko kuma zan iya kunnawa da lighter. Saboda haka, kunna wuta abu ne mai sauƙi wanda ko ƙaramin yaro zai iya. Kunna wuta abu ne mai sauƙi wanda kowa zai iya yi.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh mana ina yin waƙa cikin zuciya. Saboda ai ita zuciya ba ta iya zama ba ta tunanin wani abu. Dole zuciya tana yin waƙa. Wani lokacin ina yin waƙa ta soyayya, wani lokaci ina yi ta abin tausayi, wani lokaci ina yin waƙa ta abin dariya. To waƙar dai da na fi yi shine ta rayuwa. Musamman yanzu da rayuwa tayi wahala, tayi tsada. Yanzu waƙar da na fi yi a zuciya ta ita ce waƙar rayuwa. So ina yin waƙa gaskiya a cikin zuciya. Ina yi. Waƙa ai, dole ce gaskiya. Kowace zuciya tana yin waƙa.

Kana tauna wa goro? Wannan tambayan yanda ya kamata ta zama shine kana tauna goro? Eh, ina tauna goro. Ina tauna goro musamman idan zuciyata tana tashi. Kamar jiya na sha shayi wanda a ciki akwai madara sannan akwai citta da kayan haɗi. Kawai bayan na sha sai na ji zuciyata tana tashi. To sai na je na maza na nemi goro na ce a bani goro in ci in tattauna. Saboda wannan goron da na ci shine ya sa zuciyata ta daina tashi.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ƙwarai kuwa, ina shan ruwan 'ya'yan itace kama daga kankana, ahhh, na lemu, na gwanda, na abarba da na tufa. Duka ina sha saboda suna ƙara lafiya. 'Ya'yan marmari da ruwan su suna ƙara lafiya sannan kuma suna gina jiki. Saboda haka ina sha musamman lokacin azumi saboda suna ƙarfafa zuciya.

Kana tara tsarabar kuɗi? Eh, ina tara tsarabar kuɗi musamman idan nayi tafiya na dawo. Ni dai mutum ne mai yawan son yai tsara. Idan na yi tafiya na dawo musamman idan ya zama na ce wa tsaraban nan zan kai ta ne ga yara ƙananu. To amma gaskiya ba tsarabar kuɗi nake tarawa ba. Nafi tara tsarabar goro, alawa, kayan marmari irin su aful da sauransu.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, bana yin aiki bayan lokaci gaskiya. Indai har lokacin aiki na ya ƙare to bana ƙara yin wani aiki. Indai har na fara aiki lokaci na ya ƙare to na tashi daga wannan aikin. Ba zan ƙare yin wani aiki ba. Saboda haka bana yin aiki bayan lokaci.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Musamman idan kwamfuyutan ta kasance ƙarama ce, ina sabuntawa tun daga kan shirye-shiryen na kan ita kwamfuyutan da kuma abubuwan da suke kanta.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Gaskiya bamu ci ka yin amfani da ruwan rijiya ba. Mun fi yin amfani da ruwan famfo musamman lokacin damuna da kuma lokacin da ruwa yake janyewa. Mun fi yin amfani gaskiya da ruwan famfo musamman famfon tuka tuka.

Me kake ci a wurin aiki? To, abin da nake ci a wurin aiki ya danganta da wane irin aiki ne. Tafarko idan aikin da nake yi aiki ne wanda yake buƙatar ƙarfi sosai. To ina cin abinci mai nauyi sannan abincin da zai riƙe ni ƙar na ji yunwa da wuri. Kamar irin su doya, alala, wake da burodi.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Muna yin aiki da kungiya ta hanyar ba kowa aikin da zai iya yi. Kaman duk wani aiki da ya shafi shigar da bayanai a cikin na’ura mai kwakwalwa. Komfiyuta kenan, ni ina iya ɗaukar wannan ɓangaren. Saboda haka ni a kungiyance na fi ganewa shigar da rahoto da kuma adana bayanai a cikin na’ura mai kwakwalwa.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi kullum da safe idan na tashi daga bacci. Zan kalli madubi na ga yanda kaina da fuska ta sukayi. Sannan kuma ina kallon madubi idan na fito daga wanka ko kuma idan zan taje kaina. Saboda haka aƙalla a rana ina kallon madubi sau uku, sau huɗu ko sau biyar. Ya danganta. Duk kuma lokacin da zan taje kai zan kalli madubi.

Kana iya dafa abinci? Eh mana, kana iya dafa abinci. To ai, dafa abinci yana ɗaya daga cikin abin da na iya. Saboda nayi aƙalla shekara shida a jami'a, kuma nine nake dafa abincin nan da kaina. Saboda haka na iya dafa abinci, kama daga shinkafa da wake, shinkafa da miya da duk wani nau'in abinci duka na iya.